Wani irin wasa kake finso nafi son wasan da zan ci abinci, ko in ci bekus, ko in sha gulapa, ko in sha cornflakes a madarara da suga. Shine abincin da na fi so. Aww wasa aka ce a shi ba abinci ba.

A teburin mu na wurin aiki gaskiya yana da girma sai sa mana ishe yana ɗan jiji shi. Yanda ka san teburin mai shayi haka teburin wurin aikin mu yake. Yana da girma sosai tebur ne da ake zagaye shi. Zai kai daga nan zuwa bakin ƙofan KASU dai daga nan dai. Ka ga ana maganar kilomita-- kuma yanzu ina so in ce wa manajan mu a sa mana wurin caji a tebur saboda in ka zauna a jikin teburi ka soka wayarka a caji kuma sannan fa idan a teburin idan ana meeting fa shi wanda yake meeting ɗin ma host ɗin da yake meeting ɗin fa idan yai magana sai kun yi minti talatin bakuji me yake faɗa ba saboda girman teburin. E amma tsakanin da Allah de bari na sake duba Lida bot ya kamata ace recording dina yafi haka.